Sai dai idan ta kama. Idan ma babu inda zan yi, sai in je in ci. Wato idan na hita ke nan. Amma idan akwai inda zan yi, akwai gida kusa da ni, to zan je gidanmu in ci abinci. Amma cin abinci kan titi ni ba hurumi na bane ba.

Ranar Litinin muna zuwa kasuwar Jikamshi, ranar Laraba muna zuwa kasuwar Musawa, ranar Talata babu kasuwa, ranar Alhamis kasuwar garinmu, ranar Juma'a kasuwar Dayi, ranar Asabar kasuwar Musawa, ranar Lahadi kasuwar chiranci. Wannan sune kasuwanni waɗanda ake zuwa a sati a yankinmu.

MashAllah, wannan wace iriyar jakar tambayace. Eh, ina sawa idan, ina sawa idan ina da shi. Ko banda shi ban saba. MashAllah. Ka ware ka sami kaman minti biyar kana kora masu bayani. Za ka sanya ƙasanin ka musu bayanin amfanin su nai.

Ƙwarai ma da gaske. Nakan kunna shi saboda batirin ya samu ya yi ƙarfi. Idan ban kunna shi ba, cajin na zurarewa da gudu. To sakamakon wannan abu. Kai abubuwan fa kanajiko koda wane yareneduk dole ne walai. Kowane yare ne. Eh kasance da ulakce yake tayi. Bizuwa.

Na gane masha Allah. Wato idan aka ce AC na yana lokacin zahi nahisan shi. Ma ita fanka ma ana bukatar in aka ce wuta bata da ƙarfi. Sannan kuma a lokuta da dama ya kasance ita fanka idan ana zafi tana huro zafi. Shi kuwa AC.

Eh to na yarda ma wasu lokutan idan ina jin damuwa, na kan samu wani mudanyi hira ko dai ɗebi mun kewa, ko kuma nakan yi wasu abubuwan da na san cewa ababan sa ɗebi mu kewa. Kawai gani na da mafi yawancin lokuta idan na kasance cikin wani yanayi, na kan samu wani tsalle lem fim inda na maye play na ci gaba da kalla.

Kana jin tsoron ƙwari, ƙwari daga ciki? Wasu daga ciki amma wasu daga ciki ban tsoron su. Ban jin tsoron, ban jin tsoron irin su ɓera amma yana jin tsoron kulɓa. Kai ɓera ma ba ƙwaro ba ne. Kulɓa ma ba ƙwaro ba ne. Ah ƙwari ne mana. Dabbobi ne. Ƙwari ne. Ƙwari su ne irin su cinnaka, ƙuda, kyankyaso. Kai gaskiya, ɓera ba dabba bane, ƙwaro ne. Dabba ne mana. Gaskiya dabba. Baga hadisi aka ce, eh dabbobi guda biyar duk inda kuka haɗu da su ku kashe su, fawasik. Kamsu fawasik da manzon Allah yace. To mu ba hausawa bane? Da, da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zanta. Kuma an, an, harda bera. Har dabbobi.